Kana samun horo a wurin aiki? A sosai ma kuwa. Ina samun horo yadda ya kamata daga fannin shugabanni. Suna nuna mana abubuwan da ya kamata don ku san duk aiyukan da za a yi. Ana yin sa ne bisa ga umarninsu. Abin duk suka ce a yi shi ake yi bawai gaban kai ake ba. Yauwa kuma duk sanda aka koya maka sabon abu kakan yi ƙoƙari kaga karike domin kaci gaba da gudanar da shi.

Yaushe nake fara aiki? Eh gaskiya a musl da safe, dana farka da safe nayi sallah. To yawanci bana komawa bacci musamman idan ranar aiki ce. Yauwa kamar daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Ina kimtsawa na shirya saina tafi gurin aiki. Tunda malamin makaranta neni, zanje gurin koyarwa daga nan kuma sai a fara shiga ajujuwa.

Me yake bada ƙwarin gwiwa a aiki? Eh, gaskiya abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine kyawar alaƙarmu tsakaninmu da shugaban gurin aiki. Yauwa gaskiya wannan shine babban abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa. Saboda duk wani abu da za a gudanar yakan ja mu jiki. Mu shigo ciki, a tattauna da mu ayi tinanin mene ne ya mafita idan wani abu ya taso. To hakan yana sa mu muna jin cewa lalle an ɗauke mu da mahimmanci kuma an ɗauki gurin aikin a matsayin gurin mu baƙi ɗaya mu ba wai nasa shi sheƙaɗaya ba. I didda kuma kasancewar mu kasancewar nasanne. To amma muna jin kamar tamkar muma muna cikin wasu jagorori da ke tafiya da gudanar da al'amura.

Wane wasa kake son yi? Eh, gaskiya wasan ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa ai shine wasan da ni ra'ayina yafi dukkar raguwar wasanni. Saboda wasa ne da yake cike da motsa jiki sosai. Ah, mafi yawan ci za ga mutumin da yake ƙwallon ƙafa. To ko wasu ƴan ƙananun cututtuka basu fiye damun shi ba. Wasa ne wanda akan samu abubuwa kusan biyu zuwa uku. Na farko dai za'a yi nishaɗi, tunda za'a haɗu da abokai ayi wasa da dariya. Na biyu kuma za'a samu lafiya, lafiyar jiki. Eh, wannan sune abubuwa guda biyu mafi muhimmanci a cikin abin da ake samu a cikin wasan ƙwallon ƙafa.

Kana sanye tabarau? Eh gaskiya nakan saka amma ba sosai ba. Eh yawanci sai dai idan zan hau mashin haka, zan je wani guri to saboda iska, to nakan yi amfani da shi haka. Dan ni bawa wani damuwa ne da shi a matsayin ado ba irin yadda mutane suke ƙasƙan saka shi bayan sun yi wanka sun kwalliya. Kawai dai sai dai saboda uzarina iska haka idan an hau abin hawa.

Nawa sa, o'i kake kallon wayarka? Eh, aƙalla dai a cikin awa ashirin da huɗu na rana. Zan iya cewa kamar awa uku haka. Yauwa, saboda mafi yawancin lokaci in dai ba wai wani a sauƙi aka samu da sarari na uzurarka ba, to yawanci ni ina shagaltuwa ne ma da ayyukana. Haka na rubuce rubuce na. Wanda kuma gaskiya bana wani bukatar waya gurin gudanar da su. Saboda ina yin amfani ne da alƙalami da takadda kawai ne rubutuna. So nakan ɗauki waya ne kawai saboda in wasu uzurarka dai da ba a rasa ba. Musamman hawa social media. Kuma social media ni ba wani ɗaukan lokaci nake na, tura saƙonni ko kuma karɓa saƙonni ba.

Ina koyan wani yare ee ƙwarai kuwa? Ina koya musamman yanzu kasancewan na tsince kai na a ƙasar Larabawa to dole ku danar da al'amara sai ka yi ƙoƙari ka koyi yaren, dan mafi yawancinsu za ka ga ba jin Turanci suke ba. Dole dai da Larabcin za ka ringa musu magana. To a haka a hankali a hankali dai ana kwakurawa ana koya yau da gobe, ma'amala da ake da su tana sa ana tsin tsintar abubuwa kaɗan kaɗan.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Eh, mu dangantakarmu da maƙwabta gaskiya dangantaka ce mai kyau. Akwai alaƙa mai kyau sosai saboda muna tafiya ne akan doro na tsari na addini. Yauwa addininmu ya koya mana cewa tsakaninka da maƙwabcinka akwai buƙatar ku yi kyakkyawar alaƙa. Yauwa kuma baya ga haka mu akwai zumunci tunda har ma awara taiya ma ta haɗa mu da mu dasu.

Yaya kake gaishe da mutane? Eh, to ni yadda nake gaishe da mutane, ina gaishe da su ne bisa tsari na addini yadda ya tanada. Yauwa, in dai na zo na sami jama'a, nakan miƙa musu hannu, a yi musabaha normal a kai sada hannu, yauwa. Sai dai idan manya ne sosai haka, wanda sun kai matakin iyaye, to bana miƙa musu hannu, zan dai gaishe su da baki dai yadda ake gaisuwa ta tsarin Bahaushe.

Waɗanne kayan aiki muke amfani da su? To kasancewar mu malaman makaranta mu muna amfani ne da marker da duster sai kuma littafi da za a rubuta aa darasi a kai da kuma biro da za a ba malami aa wanda zai rubuta note blue kenan sai kuma jan biro saboda maki wayar amaki.

Wane lokaci na shekara kuka so? To ni dai a bangare na zan iya cewa lokacin damuna saboda lokacin damuna lokaci ne da gari yake daɗi, laɓɓa yanayin babu sanyi sosai, haka kuma babu zafi. Sannan lokaci ne da ake, you know, shuka abubuwa na arziki, ana shuka amfanin gona wanda za a sami abincin da za a ci a tsawon wannan shekara. Sannan shi kansa zubar ruwan yanayin ruwa za ka ga idan ana ruwa, eh, yana da daɗi yanayin ƙara saukar ruwa tana ɗaya daga cikin abinda take sa mun sha'adi.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ito ya danganta da yawan kuɗin ai Misali idan kuɗi ne masu yawa to za a kai su asusu, ma'ana a kai su banki a ajiye su. Idan kuma kuɗi ne ƴan kaɗan to za kasa sune a aljihu kana yawo dasu. Akwai kuma waɗanda kake waresu ka ajiye su a gida, yauwa a gurin da kake adana kuɗaɗen ka. Amma ƴan ƙananu dai waɗanda basufi na kashewa ba a aljihu ake sasu.

Kana karanta jarida? A'a sosai ma kullum ina karanta jarida sosai. Musamman kasancewar tana da alaƙa da fannin karatu na. Tunda karatun jaridan ma na yi. To gaskiya ina karanta jarida sosai sosai. Ina karanta ta saboda na nemo labarai. Sannan kuma wataran ina karanta ta ma don azari idan ina bincike akan a abunda ya shafi ilimi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Gaskiya abin da yafi mahimmanci a kasuwanci ita ce gaskiya da amana. Idan mutun ya dau gaskiya da amana a kasuwanci cikin nutsuwa kuma zai ta ganin ci gaba a rayuwarsa. Haka ne ma ya sa iyayenmu suke yawan bamu shawarar cewa duk sanda za ka yi kasuwanci, to ka rike gaskiya da amana.

Kana amfani da matashin wuya sosai ma kuwa, yanzu haka ma a kwance nake, kuma gashinan na saka shi. Saboda idan ka saka matashin, ya ɗan taimakawa ka samu bacci natsattse. Shin kwanciyan hankali ma dan a ce ka kwanta haka kawai kai tsaye, yauwa za ka ji wuyan ka bai maka daidai ba, ba za ka samu yin natsuwa kamar da matashin ba.

Yaya jadawalin aikinku yake? To, ni dai jadawalin aiki na, ina yin aiki ne ranaku guda biyar a sati. Yauwa daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a nake gudanar da ayyukana. Ranar Asabar da Lahadi suna kasancewa ranar hutu ne, tunda har ka ce ta koyarwa ta makaranta kuma ranakun makaranta ne waɗannan. Ranakun ne guda biyar dama.

Yaya unguwarku take? To Unguwar mu dai unguwa ce babu lefi, unguwa ce ta gargajiya yauwa gine-ginen unguwar gina ne madaidaita. Ban zama irin manya sosai na manyan unguwanni ba ko kuma in zama irin gidaje kamar na ƙasa tsofaffi ko gidajen da ba. Yauwa in gida ne abubuwa ne dai saffa saffa. Sannan unguwa ce da take cike da matasa saboda akwai waɗanda suka yi sababbin auraraki suka taje unguwar.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Wai? To gaskiya dai ni ina yin abu saɓanin yanda mutane suke yi. Mafi yawancin mutane suna neman maganine su sha. To ni kuma gaskiya kawai nakan ɗan samu ɗan mai dai maiɗan zafi haka mai kyau na sha fa a maƙogaro na da hanci na. Yauwa sai kuma in ɗan samu ƴar miyarmu haka mai yaji in farfesu in ɗan ci.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Eh, babban nasarar da muka samu a aiki shine gaskiya mun yaye ɗalibai da yawa, wanda su ma yanzu sun zama manyan mutane sosai. Wasun su sun gama jami'a ma har sun fara aiki. Duk lokacin da muka ga irin wannan ɗaliban, gaskiya abin yana matuƙar bamu farin ciki sosai. Muna ganin cewa ya yi lallai yanzu mun girma.

Kana saka yunifom a gurin aiki? Eh gaskiya, mu gurin aikin mu ba a amfani da yunifom. Ba ma samun yunifom gaskiya. Kawai mutum zai yi shiga dai dai mai kyau dai, ya shirya shiga mai tsari tunda abin da ya shafi koyarwa ne akwai irin kayan dawa a yadda mutum ya saba domin kula da tarbiyyar yara.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Eh to gaskiya a lokacin da babu wuta, in dai dare ne mafi yawanci kawai bacci nake yi. To amma idan ba dare ba ne sosai, to muna kunna fitila ne haka dai ta me haske wadda caja ta akeyi. To kuma ka kunna ta ma sai muga ɗakin tamkar da akwai wutas. Eh tamid da ita muke amfani. Sai a zauna dai ana hira haka don yawanci ai dare ne.

Na wane nisa kake yi tafiya ƙafa? Ito kamar kilomita ɗaya zuwa biyu dai haka. Ba wata doguwar tafiya ba sosai gaskiya. In tafiyar tayi tsawo da yawa gaskiya ina shan wahala. Yauwa sai dai in nemi dai abin hawa na hau amma da ƴar tafiya gajeriya dai haka, nakan iya takewa nayi ta.

Kana duban kalanda kullum? Gaskiya dai ba kullum ba. Mafi yawancin lokacin da na fi duba kalanda to sai dai ƙarshe ƙarshen wata. Lokacin an kusa albashi to shine a kai a kai kullum za a ga ana duba kalanda. Amma idan ba lokacin albashi ba, ham mantawa ma ni nake gaskiya da nawa ga wata.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh gaskiya ina karatu. Mai musamman da dai lokacin da ina makaranta ina kan karatu ma na boko na kan yi karatu kafin na kwanta. Saboda muddu nai karatu kan na kwanta to in na tashi da safe yana zama karatun sosai a kaina. Hakan yasa duk lokacin da zan kwanta nake ɗan tsinko wani abu haka na karanta ne nazarin shi.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh to gaskiya bana raba ayyuka ga wasu gaskiya, sai dai ko in a gida yawwa acikin iyalai na haka. Idan aiki ya yi yawa, mu kan ɗan raba wanda yara za su iya a sa su suyi, wanda kuma mu za mu iya ko ni ko babattasu sai muyi. To anan ne kawai nake raba ayyuka amma wasu wuraren komai nawa da kaina nakeyi.

Kuna da Wi-Fi a gida? Eh, ƙwarai kuwa muna da Wi-Fi gaskiya a gida. Musamman yanzu da nake zaune a nan, a Saudiya ɗinnan akwai Wi-Fi. Mutum yana zaune kawai zai connecting ya ƙuna da al'amuransa free kyauta. Amma a gida gaskiya da kanmu kowa muke saka datan. Sai dai kawai dai in baka da ita wani zu bin za ka wata buƙata wani zai iya dan buɗe maka ka yi connecting kai wani abun.

Menene burin ku a aiki? Eh gaskiya babban buri na a aiki shi ne na ga cewar kullum ana yabawa da abin da nake yi. Ma'ana babu wani wanda yake ƙorafi musamman shugabannina ga wani abu da nake ake ganin ce da matsala. Yauwa, ya zama na cewar kullum alfahari ake yi da abin da nake aikatawa.

Wane irin mai kake amfani da shi? To gaskiya yawanci mai gurguwa ne. Yau wani mai ne ana ce mai gurguwa kamar da shi nafi amfani gaskiya yanzu da a wannan lokaci. Da dai tambaya yawanci nafi amfani da cocobota. Tama ne gaskiya mun sauya.

Kana son buɗe taga a ɗaki, a to sai dai in lokacin zafi dai kawai. Amma yanzu da ake sanyi sosai, duk wani inda ba za ka samu iska ta shigo ba, ai za ka ɗan rufe shi ne saboda sanyi sosai da ake yi. Amma idan lokacin zafi ne, dama ai ba ma iya taga ba har ƙofa ma sai mutum ya buɗe.

Kana tafiya kasuwanci? Eh ƙwarai kuwa ina tafiya kasuwanci. Eh ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a ina zuwa wurin aiki. Yauwa in na tafi wurin aiki in na dawo kuma da rana nakan wuce kasuwa in je kasuwanci. Shi kuma ran Asabar ma gaba ɗaya kawai kasuwa nake zuwa yini guda. Ran Lahadi ne kaɗai nake hutawa bana zuwa kasuwanci.

Kana iya ɗinka tufafi? Ni gaskiya ni dai ban iya ɗinki ba gaba ɗaya. Ni ba ma wai tufafi sababbi ba ko gyara haka irin abin ya ɗan samu ƙaraman matsala in face shi, ni ban iya ba. Dinki na kai wa nake gaskiya. Kai wa nake a yi min.

Kana iya bada barkwanci? Eh so sai ma kuwa gaskiya, musamman da dai lokacin ƙuruciya sosai. Har kawai ma zama ake a majalisa a zauna, ai ta hiran nishaɗi ana abin dariya. Zan zauna in ta bada labarai ana dariya ana nishaɗi. Dan wasu lokutan ma idan har ban zo majalisa ba, hattura wa ake a zo a kira na in zo, saboda a zo a fara labari da hira.

Sau nawa kuke yin ta? Muke yin taro a mako, eh to gaskiya. Yawanci baya wuce sau ɗaya. Eh taro ne na kamfani. Ana zuwa duk sati a zo a duba a ga wane irin nasara aka samu a kamfani ko kuma in an samu matsaloli a ga to daga ina matsalolin suke sai a san yadda za a yi maganinsu. Kuma yawanci ana yi ne ranar Litinin, ma'ana duk ranar farko ta aiki.

Nawa matashin kake amfani da su? Eh gaskiya matashi guda ɗaya mana. Sai ka ce wani yaƙi mutum zai kwanta sai tara matashi da yawa. Matashi guda ɗaya ya Isa in ka sa ka taso kanka na sa na taso kaina ya sishe ni. Shi ma dan de saboda kada wuyan ka ya gaji zaka saka kayi amfani da shi. Shi ne fa'ida.

Ka fi son tufafin auduga ko silki? Eh gaskiya ni na fi son tufafin auduga. Eh na fi son rigar auduga, dud da dai cewar rigar silkin zaga tana da kyau a ido. To amma riga ce wadda mafiya yawanci mafiya mahaya doki sun fi amfani da ita. To ni gaskiya na fi amfani da riga ta auduga. Eh ta gaskiya na fi so, dan duk kayana ma ni bani da wani kayan silki ko guda ɗaya.

Yaushe kake kwana kullum? Eh, daraddare mana misali kamar ƙarfe sha biyu haka na dare yawanci. Gaskiya dai bana kwanciya da wuri. Yawanci nakan kai sha ɗaya, sha biyu wataran har ƙarfe ɗaya ma. Za'a zauna ana ɗan hira ne mostly to shi ya sa bana kwanciya da wuri gaskiya.

Kai tafarnuwa gaskiya ni bana cin tafarnuwa, sai dai ko in kama a yaji dai aka saka ta da haƙa shima ɗin dai ba da yawa ba. Don in tafito da yawa gaskiya ne bana iya cin tafarnuwa gaskiya. Bana son ta gaskiya amma in a yaji aka sa ta yar ƙaɗan irin ba tafito tai ƙarfi ba haka nakan iya ci, tun da dai tana da amfani a jiki.

Tabdi jam na iya dafa abinci, rigima ke nan. Ai ni abinci tsakanina da shi sai dai ci. Nan-nan indomie na dafa kwanaki. Wallahi dana ɗauko ta. Ni da kaina zan yi tausayin kaina. Zan dai koya gasikiya, amma dai ban iya girki ba.

Wai yaya kake jure zafi? Gaskiya dai zafi, ni gaskiya dai bana jure zafi wallahi. In zafi ya yi zafi, fita nake waje. Mani gaskiya in kwanta a waje saboda gaskiya yana ta ƙuramin sosai sosai. Lokacin zafi yawanci zakaga dumma ni ban fiya lafiya ba. Jikina babu daɗi wallahi da zafi.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Ka ina? Gaskiya bana shuka komai, ni ba wata shuka a gida. Gidana fayau yake bawa ta bishiya da nake shuka ko tsirrai. Amma dai gaskiya ina so na ɗan shuka ƴan fulawowi dai haka dai a gefen baranda dai domin a ɗan ƙawata wurin ya ɗan yi kyau. Amma sai dai an ɗan kwambi a gaba haka.

Wane kafofin yada labarai nake amfani dasu? Eh gaskiya, mostly dai kamar BBC haka nafi sauraron labaran BBC. Yauwa saboda su ne suke kawo labarai wanda suka shafi ɓangarori da yawa na duniya. Duk da cewadde wani zubin zaga labaran nasu sun fi mai da hankali a kan abubuwan a da suka kara haɓɓaka nahiyar turawa haka. Yawa shine.

Ina kwana a gado kuwa a gaskiya ne akan gado, akan gado dai ya fi kwanta kwanciya a ƙasa inda bawai da katifa ba. Ai sai a hankali mutum duk sai yayi ciwon jiki.